Eh, ina kallon taurari da daddare. Musamman idan wutan lantarki ya tafi kuma sarariyi sama yayi haske. A irin waɗannan lokuta nakan fita waje ko na zauna a waranda ina kallon sama ina jin iska mai sanyi yana sani jin natsuwa sosai har kuma yana bani damar tunani game da rayuwa da abubuwa da ke faruwa a yau da kullum.

Eh, ina buga rubutu da sauri musamman idan ina amfani da wayata ko kwamfuta a kullum saboda yawan yin catin aikawa da saƙonni da rubuce-rubuce na aiki. Hannuna ya saba da keyboard ko da akwai kurakurai kaɗan, nakan gyara su nan take. Wannan yana taimaka min in adana lokaci kuma in yi ayyuka cikin sauri a rana.

Na fi son kayan daki masu sauƙi amma masu ƙarfi, musamman waɗanda aka yi da itace mai kyau. Ina son kujeru da tebura da ba su da rikitarwa amma suna da kwanciyar hankali. A gida, kayan daki da ke da sauƙin tsaftacewa da jure zafi sun fi dacewa da yanayi Najeriya, musamman idan ina amfani da su kullum tare da iyali da daki.

Ina kwatanta gidana cikin sauƙi ba tare da yawa ba. Ina son tsafta da tsara kaya sosai. Shi ne abu mafi muhimmanci a gare ni. Nakan yi amfani da labule masu launi mai shuɗi, kujeru masu ɗorewa da ƙaramin taburma. A wasu lokutan nakan ƙara tsare-tsare ko hotuna a bango domin su sa ɗaki yayi daɗi kuma yayi kama da na gaske.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyar girmamawa da buɗaɗɗiyar hali. Nakan fara da gaisuwa mai kyau sannan in saurare su sosai domin fahimtar bukatunsu. Ina kokarin zama mai haƙuri da bayani a sarari ko a ofis ne ko a waya. Waɗannan hanyar suna sa su ji daɗi kuma tana ƙarfafa amincewa tsakaninmu.

A yawanci nakan shafa kusan sa'o'i huɗu zuwa shida ina kallon wayata a rana. Yawancin lokaci ina tafine wajen cattin da abokai, duba labarai, amfani da kafafen sada zumunta da kuma ayyukan aiki. Idan babu aiki sosai, nakan riga amfani da ita domin in huta, idanuwana ko in yi wasa abubuwa a gida.

Sau da yawa na kan rubuta rahotanni gwargwadon irin aikin da na ke yi. A wasu makonni, na kan rubuta rahoto sau ɗaya ko sau biyu, musamman idan akwai abin da ya shafi aiki ko bin diddigi. Idan aiki ya yi yawa, zan iya zama kusan kullum na kan yi ƙoƙari in rubuta rahotanni a tsari domin in zama mai sauƙin fahimta ga kowa.

A'a, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Nakan kunna shi ne idan ina so in haɗa wayata da earphone, speaker ko a mota. Bayan na gama amfani, nakan kashe shi domin yana da attana da batir da kuma guje wa shigar wasu na'urori ba tare da izini ba. Waɗannan yana ya zama al'adu a gareni musamman saboda batir da tsaro suna da mahimmanci a yau.

Ina amfani da man girki irin na kayan lambu, musamman man sunflower ko man suya, saboda suna da sauƙin samuwa a kasuwa kuma ba su da nauyi sosai. A gida muna amfani da shi wajen girkin abinci kamar shinkafa, miya da soye-soyen kwai. Ina ƙoƙarin amfani da mai kaɗan domin kulawa da lafiya da rage nauyin a abinci.

Eh, nakan karanta jarida lokaci lokaci, musamman don samun labarai na gida da na duniya. Ina fi son jaridu da ke kawo rahotanni cikin sauƙi da fahimta, kamar labaran kasuwanci da wasanni. Karanta jarida yana taimaka min in san abubuwan da ke faruwa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, har ma yana ba ni damar yin tunani da tattaunawa da abokai game da labaran da na karanta.

Idanu idanuwa na launin baki ne kamar yadda yawancin mutane a Najeriya suke da shi. Launin idanu baƙi yana da sauƙin kulawa kuma baya nuna gajiya da wuri. Ko da rana ta yi ƙarfi, idanuwa kan saba da haske. Mutane da yawa na ma suna cewa launin idanuwa yana sa fuska ta yi daɗi kuma yana nuna natsuwa.

Dangantaka da maƙwabta tana da kyau sosai. Muna gaisuwa a kullum, muna nuna taimakon juna idan bukata ta taso. Idan akwai biki ko wani abu na musamman, muna raba farin ciki tare. Haka kuma idan matsala ta faru, muna ƙoƙarin warware ta cikin fahimta da haƙuri. Waɗannan yana sa zaman unguwa ya yi zama lafiya da annashuwa.

Yawanci na kan je kasuwa a ƙarshen mako, musamman Asabar da Lahadi, domin samun kayan abinci da abubuwan gida. Wani lokacin na kan je da safe kafin kasuwa ya cika da mutane, domin samun sauƙin siye da samun kayan sabo. Haka kuma idan akwai buƙatar gaggawa, na kan je tsakiyar mako. Kasuwa a Najeriya na da cike da rayuwa, shi ya sa na kanji daɗin tafiya can.

Ina fin son dakin da ke da iska mai kyau da haske na halitta. Nakan zaɓi ɗaki da tagogi masu girma domin samun rana da kuma damar ganin waje. Ina son ɗakin da babu yawa a ciki, kayan ɗakin su zama masu sauƙin amfani kuma launukansu kasance masu laushi kamar fari, firij ko ruwan gora. Wannan yana da sauƙi yasa ɗaki kuma ya dace da hutawa.

Eh, nakan kwana a ciki na ɗakin mu musamman saboda yanayin Najeriya na zafi ko ruwan sama a wasu lokuta. Kwanciya a cikin gida yana da ɗan natsuwa kuma yana ba da kariya daga kwari da hayaniya ta waje. Nakan tabbatar ɗaki yayi tsafta, gado yayi dadi kuma iska tana shiga domin in samu bacci mai kyau da hutawa sosai kafin sabon rana.

Don kare aiki, nakan fara da tsara abubuwan da zan yi a rana. Na rubuta jerin ayyukan domin in rarraba lokaci da kyau, haka kuma nakan rage amfani da waya da abubuwa da ke jan hankali. Idan aiki ya yi yawa, nakan ɗauki ɗan hutu kaɗan don sabonta hankali kafin komawa. Hakannan nakan saida lokaci don mahimmancin ayyukan da gujin wa ɓata lokaci a banza.

Eh, ina da katin kasuwanci saboda yana taimaka min wajen haduwan hulɗa da abokan aiki da abokan ciniki. Naka raba katin idan na haɗu da sabon mutum a ofis ko taron kasuwanci. Wannan yana sa su samu sauƙin tuntubar da idan suna da bukata ko tambaya. Katin yana da bayyana kamar suna, lambar waya da adireshin imel domin sauƙin sadarwa.

Eh, na kan ci citta a abinci, musamman lokacin da nake son ɗanɗano mai ƙarfi ko ƙarin laushi a abinci. Citta yana sa abinci yayi daɗi kuma yana ƙara ɗanɗano, musamman a miyan tuwon masara ko shinkafa. Amma nakan yi hankali kada yayi yawa domin lafiyar jiki tana da mahimmanci. A Najeriya, cin citta yana da matukar farin jini saboda yana ba abinci ɗanɗano na musamman.

Eh, nakan ba da shawarar aiki lokacin da ake bukata ko idan wani abu na iya inganta ayyukanmu. Nakan yi hakan cikin ladabi da girmamawa, in ba da hujoji masu ma'ana domin su fahimci ra'ayina. Hakan yana taimaka wa kungiya ta yi aiki cikin sauƙi da inganci, kuma naka yana ƙarfafa haɗin kai tsakanin ma'aikata. Shawarwari da na gan bayar suna nufin samun mafita mai kyau ga kowa.

Eh nakan mike jiki da safe domin fara rana cikin kuzari. Nakan yi wasu saukakan motsa jiki kamar lanƙwashewa, tashi daga gado da ɗan tafiya a cikin ɗaki ko baranda. Waɗannan yana taimakawa jiki ya farka, yana sa zuciya ya jini su yi aiki yadda ya kamata, haka kuma nakan yi sauki da ƙarfin hali kafin in fara ayyukan rana.

Eh nakan yi jefa dutse nesa amma ba da ƙarfi sosai ba. A lokacin yara ko a wasanni a waje, nakan yi amfani da dabaru hakan domin aiko dutse zuwa nesa cikin daidaito. Wannan yana nishaɗantar da ni, musamman idan ina wasa da abokai, duk da haka nakan kula sosai domin kada in cutar da wani ko abu a kusa.

Yawancin nakan je kasuwa ranar Asabar, domin yawancin kasuwanni sun fi cika da kawo sabon kaya kuma mutane da yawa suna siyayya. Wani lokaci nakan je da safe kafin kasuwa ta yi cunkoso, domin samun sauƙi wajen siyan kayan abinci da kayan gida. Idan akwai buƙatan gaggawa nakan je a tsakiyar mako, amma Asabar ita ce mafi sauƙi da jin daɗin wajen ziyartar kasuwa.

A'a ban saba yin harsasshen lokacin barci ba. Yawanci idan na kwanta nakan sami barci mai kyau ba tare da motsi mai yawa ba. Amma wani lokaci idan na gaji ko na yi aiki sosai, na kan jikina yana ɗan motsawa ko tausa a barci amma ba a yi da gangan ba. Wannan yana taimaka min in huta sosai kuma yana farƙa cikin ƙoshin lafiya.

Abin da nake tunawa daga yarinta shine yadda nake wasa a waje da abokaina na unguwa, musamman a lokacin Rani lokacin da Rana ke haskakawa sosai. Nakan tuna wasa da kwallo, Iyo a Rafi da kuma yin dariya da juna. Haka kuma nakan tuna lokacin da iyaye ke koya mana darussuka kamar girmama manya da raba abubuwa da abokai. Waɗannan tunanin suna sa ni murmushi duk lokacin da na tuna da su.

An haife ni ne a watan November, wanda shi ne lokacin da rana ke raguwa kaɗan amma iska tana daɗi a Najeriya. Wannan watan yana tuna mini lokutan bukukkuwa da iyalai musamman lokacin da ake taro da abokai. Duk shekara nakan yi daɗin tunawa da ranar haihuwata saboda yana kawo farin ciki da ƙwarin ƙwaƙwalwa da abubuwan da suka faru a baya.

Ina son kallon fim ɗin barkwanci da kuma na soyayya musamman waɗanda suke nuna rayuwar yau da kullum a Najeriya. Barkwanci yana sa ni dariya sosai yayin da fim ɗin soyayya ke sa ni fahimci dangantaka da tunani. Haka kuma nakan kalli fina-finan tarihi ko na kasuwanci domin samun ilimi da nishaɗi a lokaci guda. Wannan yana sa ni in ji daɗi bayan aiki.

Yawanci nakan farka da safe da misalin karfe shida zuwa shida da rabi. Domin in shirya ranar aiki. Bayan farka, nakan yi wanka, shirya abinci ko karin kumallo. Sannan in tsara abubuwan da zan yi a ranan. Wannan lokacin yana taimaka min in fara rana cikin kuzari da natsuwa, kuma yana ba ni damar yin abubuwa cikin tsari kafin cunkoso da hayaniya ta fara.

Na fi son tufafi masu sauƙi da jin daɗi musamman waɗanda suka dace da yanayin Najeriya mai zafi. Na fi son wando da riga mai laushi kamar babban T-shirt da wando mai sauƙin motsi. Haka kuma na kan zaɓi tufafi masu launuka masu sauƙi kamar fari, ruwan toka ko shuɗi. Wannan yana sa ni jin daɗi a kullum kuma yana sauƙaƙa motsi a gida ko a wajen aiki.

Abubuwa da dama suna sa ni dariya, musamman barkwanci daga abokai ko bidiyoyi masu ban dariya a yanar gizo, haka kuma lokutan da wasu suke yi kuskure da ban dariya amma ba laifi ba, suna sa ni murmushi ko dariya. Har ma yanayi mai ban dariya a gida ko wajen aiki na iya sa dariya, musamman idan an haɗa shi da labari ko magana mai ban sha'awa.

Eh nakan son zama kusa da taga musamman idan rana ko iska yana shigowa. Wannan yana ba ni damar ganin waje, hasken rana da kuma jin iska mai dadi. Haka kuma zama kusa da taga yana sa jiki ya yi dadi kuma yana bada natsuwa yayin aiki ko hutu. Yana da kyau musamman idan ina karanta littafi ko kallo a wayata.

Eh, wani lokaci na kan fatan samun cinyawa musamman idan na gaji ko na yi aiki sosai a rana. Cinyawa yana taimakawa jiki ya huta da kuma rage gajiya. Amma na kan yi hankali kada in yi ya yi yawa domin kada ya yi illa ga lafiya. A Najeriya, samun cinyawa a rana ko bayan cin abinci na da amfani musamman don sabunta jiki kafin ci gaba da ayyuka.

A wurin aiki na kan ci abinci mai sauƙi da sauri kamar shinkafa da miya ko sandwich ko ƙwai da burodi. Haka kuma na kan ɗan ci kayan lambu ko kayan itatuwa domin ƙara kuzari da lafiyar jiki. Abincin da na ke ci a wurin aiki yawanci ba mai nauyi ba ne domin kada in yi nauyi ko gajiya, amma na kan, yana taimaka min in ci gaba da aiki cikin ƙoshin lafiya.

Ina ajiyan kuɗi ne ta hanyar rabawa tsakanin abin da zan kashe a kullum da abin da zan. Nakan sanya kuɗi a cikin akwati ko ajiya na banki domin samun tsari. Haka kuma nakan kayyade nawa wani kaso na kuɗi don ajiyar gaggawa ko abubuwa da suka shafi gaba kamar sayan kayan gida ko tafiye-tafiye. Waɗannan yana sa in ji kwanciyar hankali game da kuɗi a rayuwa.

Eh nakan raba ayyuka ga wasu idan aiki yayi yawa ko kuma yana buƙatar haɗin kai. Ina ganin raba aiki yana taimakawa kawo yayin abin da ya fi iyaye. Nakan bayyana aiki a sarari domin kada a rikice sannan in bi wasu don tabbatar da komai ya tafi daidai. Wannan hanyar yana rage gajiya kuma yana ƙara ingancin aiki.

Eh, ina iya kunna wuta musamman wutar gas ko ta murhu a gida tunda nakan taimakawa a girki. Na saba da kunna wuta cikin kulawa. Ina tabbatar da tsaro sosai kamar duba gas ko itace kafin in kunna wuta. Wannan yana da muhimmanci a rayuwar yau da kullum a Najeriya, musamman idan ina girki ko tafasa ruwa.

Na fi son gudu na biyu ko na tsaka-tsakiyar fanka. Ba ya da ƙarfi sosai kuma ba ya da rauni har ya kasa sanya ɗaki. Wannan gudu yana ba da iska mai daɗi musamman da daddare. Lokacin barci, ana yin Najeriya mai zafi. Wannan gudu yana taimaka min in samu natsuwa ba tare da jin sanyi ko hayaniyar mai yawa ba.

Eh nakan sanya tabaru musamman idan rana tayi karfi ko idan nake kallon waya ko kwamfuta na tsawon lokaci. Haka kuma nakan saka tabaru idan nakan tuki ko fita waje domin kariya daga rana da zafinta. Sanya tabaru yana taimakawa ido ya huta kuma yana rage gajiya musamman a yanayin Najeriya idan rana ke da ƙarfi zafi sosai.

Na fi son amfani da kujera fiye da taburma musamman idan ina aiki ko karanta littafi. Kujera tana bani goyon baya, gabaya da ƙaffafuwa kuma tana sa ni in zarna cikin nutsuwa na ɗan lokaci mai tsawo. Amma idan ina hutu ko yin shaƙatawa a gida, nakan zauna a taburma domin jin daɗin kasance kusa da ƙasa. Dukansu suna da amfani amma yanayin aiki ya sa kujera ya fi dacewa.

Eh nakan iya yin iyo musamman a lokacin rani a koguna, tafkuna ko bakin teku. Yin iyo yana da daɗi sosai kuma yana taimakawa wajen jiki ya motsa musamman kafafuwa ko hannu. Haka kuma yana sani jin daɗi natsuwa musamman idan yana tare da abokai ko iyali. A Najeriya yin iyo wani abu ne da mutane da yawa ke jin daɗi a lokutan hutu.

Jadawalin ayuka na yawanci yana farawa ne da safe, misalin karfe shida zuwa shida da rabi, lokacin da nake shirya abubuwan da zan yi a rana. Ina raba lokacin aiki da hutu, kamar ƙarin kumallo da ƙaramin shaƙatawa a tsakiyar rana. Bayan haka nakan ci gaba da aiki har zuwa ƙarshen rana kafin in shige gida. Wannan jadawalin yana taimaka min in yi abubuwa cikin tsari da kuma rage gajiya.

Eh nakan ji kukan zakara da safe musamman idan nake zaune a cikin gida ko a kusa da anguwa. A Najeriya kukan zakara yana sa rana ta fara daɗi yana kuma tunawa mutane da lokacin farkawa da fara aiki da cewa wani lokaci yana iyayi. Hayaniya yana ganin yana da kyau saboda yana kawo yanayi na gargajiya, gargajiya da natsuwa a cikin tsafiya.

Eh nakan yi daurin kulli, musamman idan na ya kamata in gyara tufafi ko gyaran gida. Nakan ɗaure shi da hankali domin kada ya lalace, kuma nakan tabbatar kullin yayi kyau da tsari a gida. Wannan yana taimakawa wajen tsafta da tsarin kaya, musamman idan akwai biki ko lokacin bukukuwa. Yin kulli a hankali yana sa abubuwa su dace suna amfani.

Eh nakan yi kokari sosai wajen cimma manufan tallace-tallace. Nakan tsara dabaru da tsare tsare in fahimci buƙatun abokan ciniki sannan in bi sau-sau domin ganin komai yana tafiya daidai. Haka kuma nakan nazarci sakamakon ayyuka da canza tsarin idan ya cancanta. Wannan yana taimaka min in samu nasara a kasuwanci da ƙara yawan abokan cinikin inganci ce.

Wurin aikin yana da tsari da tsafta sosai, wanda yake sa aiki yayi sauki. Akwai tebur mai kyau da kujeru masu jin daɗi, kuma kayan aiki suna a wuri ɗaya za a iya samun cikin sauƙi. Haka kuma wurin yana da asashen haske da iska wanda ke sa ma'aikata su ji daɗi sanyin aiki. Wannan yanayi yana taimaka wa kowa yin aiki cikin natsuwa da inganci.